Ina kake cin abinci a wurin aiki. Idan misali kamar da rana ne lokacin da naje na fita wurin aiki, so ina, ina zuwa akwai wata mai abincin da take siyarwa da rana. So ina cin abincin tane, ina siyan abinci a wurin ta. So idan kuma kamar da yamma ne akwai wani otel da muke zuwa siyan abinci da shi. So abincin da muke cin da rana jolof ne da. Jolof ne daiaka na shinkafa, shinkafa da rana kuma farin shinkafa ne da miya.

Wanne 'ya'yan itace ka fi so? So ina son 'ya'yan itace da dama, kama daga, kama daga apple, irinsu abarba, lemu, kankana da dai sauransu masu zaƙi-zaƙi na. Amma wanda dai na fi so a cikinsu, na fi son abarba. Eh abarba. To suna kiranshi da, eh sweet pote-- eh pineapple. So daga shi kuma sai kankana, sai kuma ayaba. So waɗannan na fi sonsu. Akwai wani kuma wanda ake kiranshi da inibi, da kuma, eh da inibi da apple, tuffa. To waɗannan na fi sonsu a ciki. Amma akwai waɗanda kuma bana so kwata-kwata ma daga ji, bana iya sha bana iya ci. Har da kashu shi ma ina sha. Amma dai wanda dai na fi so, wanda dai shine lamba ɗaya wanda na fi so shine abarba, abarba. Yanzu kamma abarba ma yayi tsada yana yi tsada a inda muke. Yanzu sai kaga yanka ƙarami sai a cewa naira ɗari biyu. Ɗan ƙarami fa. Hakade kuma abubuwan dai sun yi tsada.

Yaya kake ajiye takardun aiki? To ya danganta da kalan takardun, waɗanne irin takardu ne ko kuma wanne ne, mene ne aikinsu ya danganta. Idan takardun suna da matuƙar muhimmanci sosai, so ina adana su ne na cikin wardrobe ko ƙasan gado. Idan kuma ba wani muhimmanci ne da su sosai ba, so ba na ma su wani ajiya ko wani adana na na azo a gani. So ya danganta da muhimmancinsu ne.

Wani irin takalma ka fi so? Saboda ni na fi son takalma plat, ya zamanto kamar wani irin takalma waɗanda ba su da tudu sosai. Plat haka sai kuma sau ciki waɗanda ake kiransu da canvas irin na wanda ake sa da ƙananan kaya ne, so na fi son su. Sun fi min, sun fi min daɗin sakawa. Eh.